To ni dai tabbas kayan ƙamshi da na fi so ita ce ake kira Arabian wood. Domin in ka sa a jiki baya saurin fitowa, shi ya sa kullum inna sa kaya sai na sa wannan. Ay wannan ba ƙaramin abu bane. A ce wai mutum ya shafi abu ya ɗan jima kamar kwana uku haka ko ma ka wanke wannan kayan baya saurin fitowa. Shiyasa kullun sai na siyo wannan abun ay wannan ba ƙaramin abu bane. Ni dai na fi son sa sosai ma.

To, ni dai wasa da na fi so a rayuwa na ita ce ƙwallo. Shiyasa kullum koma ahhh ina zuwa gurin ahh da ake biyan kuɗi a kalla. Muna zuwa wurin sosai ma. Na fi son kallon ƙwallo, ƙwallo. To yanda ake yin sa, kaman mutane a ashirin da biyu suke buga wannan. Suna da mutum zai saya a gola, mutum a ashirin da biyu a kan fili. Za ku zaɓa duk wanda ya ce to shi wanan, shi wannan tim ɗin sun samu wannan nasara a kanku kenan. In kasa a ka cika to shi kenan kuma zaka iya farke kuma. Kaman ana cinka kaman wan ziro haka, in an farke sai ya zama wan wan. Kagan ba wanda yaci kowa kawai kenan. Shi yasa a rayuwa na in aka ce wai ni na fi so a rayuwa na ita ce kallon ƙwallo, da buga ƙwallo kuma. Na iya wannan abin sosai ma.